Aaa, haƙiƙa sosai. Nakan yi aiki bayan lokaci, aa musamman idan lokacin da aiki ya mana yawa. Akwai ayyukan da dole idan ba na yi su a wannan lokacin ba, za su zo su sake taruwa suyi yawa a cikin aikin da zai shigo gobe. Shi yasa nakan ƙara wasu lokuta bayan kammala aikin mu na wuni, na sake ɗorawa ko da na wasu mintuna ne saboda in rage aikin. Haka zalika wasu lokutan nakan ɗebo wasu ma na ƙaraso da su cikin gida, ta yadda cikin dare nakan tashi na ɗan rage wasu abubuwa kafin zuwa gobe.

Kai, wato a gaskiya, ah, nakan yi sabulu-- nakan yi amfani da sabulu kala biyu. Ah, ɗayan na wanke kayana, ɗayan kuma na wanka a jiki. Wato sabulun da nake amfani da shi a lokacin da nake yin wanki shi ne nakan yi amfani da sabulun kamfanin wato ainifin Viva Soap. Sannan kuma idan ɓangaren wanka ne, nakan yi amfani da kamfanin siris. Kamfanin Ceres, maƙura ne kamfanin siris. Ga, ga ƙanshi, ga daɗin wanka, gaskiya ina matuƙar jin daɗin kamfanin Ceres. Wannan shi ne.

Ah tambaya mai kyau. Ah ni a gaskiya an haife ni ne a watan Janairu. Ɗaya ga watan Janairu aka haife ni a shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai. Wannan shi ne.

Gaskiya ina ƙoƙari sosai, a, da ba da himma a ɓangaren aikin mu domin ganin cewa kome ya inganta kuma kome ya tafi cikin tsari yadda ya kamata. A, abu na farko nakan kula da dukkan sharuɗɗa da aka gindaya a wajen aiki, abin da ya shafi aiki wanda ya kasance cewa wannan ɓangaren kuskure ne idan ka shige shi ko kuma idan ka aikata haka. So nakan iya ƙoƙarina domin na ga na kare wannan. Sannan wajen kula da kwastomomi nakan iya ka bakin ƙoƙarina wajen ba su muhimmanci da kuma lokaci sabida na fahimci me suke buƙata domin na biya musu buƙata a lokacin da suke so saboda su ji daɗi domin su sake dawowa. Wannan lamarin yana ɗaya daga cikin abun da yake burgeni kuma nake jin daɗinsa.

Gaskiya muna da alaƙa mai ƙarfi sosai a tsakanina da abokan aiki, sabida babu wata hamayya musamman kusan lokaci ɗaya muke cin abinci a tare. Babu wata matsala da ke shiga a tsakaninmu, sabida a yayinda ɗaya daga cikinmu ya shiga matsala, mukan yi ƙoƙari mu ga mun taimaka masa domin mu fitar da shi daga cikin wannan matsala daidai iyawanmu. Sannan idan a bangaren abin da ya shafi aiki ne, idan ɗaya daga ciki ya shiga damuwa, abin da ya shafi aiki, shi ma mukan haɗu domin mu tattauna mu ga yacce zamu fitar da shi cikin wannan damuwa. Mun zamanto kamar 'yan'uwa na gaske wanda har mukan iya ziyartar gidajen juna sabida ganin yadda kowa ke rayuwa da kuma iya taimaka ma kowa daga wani abu da ke tsakaninmu. Musamman a yayinda wata matsala ta afku ko kuma abu na farin ciki ya same ka, za kaga kowa ya zo yana maka murna da farin ciki.

Ah gaskiya nakan yi waƙa wasu lokuta sosai musamman idan ina cikin farin ciki ko kuma idan ina cikin aiki irin aikin nan ya kai mun koyaya. Nakan ji kawai na fara raira waƙa saboda ita rera waƙan da nake yi tana samun nishaɗi sosai ta na samun kuzari kuma a lokacin da nake yin aikin musamman idan ina jin daɗin aikin sosai gaskiya. Nakan ce masoyiyata Aminiya kina ina ki zo gare ni, na kasa bacci domin ki ne, na kasa cin abinci domin ki ne, na kasa kome si larki ne. Aminiyata ki zo ki agaza wayoyo ni wayoyo masoyiya. Kaunar ki na nan a zuciya. Kai oh my goodness! Wannan waƙa yana min daɗi sosai.

Wato a gaskiya, bokitin da muke aiki da su a gida suna da, suna da yawa sosai. Aƙalla sun kai guda biyar ko shida. Dan muna da toilet toilet guda, guda huɗu. Sannan kuma ga na tsakar gida, ga kuma na wanke wanke. So wajen wanke wanke akwai guda biyu. Aa sannan kowane toilet akwai guda ɗaya a cikinsa. Sannan kuma aa ga guda biyu a tsakar gida. To kin gani aƙalla toilet guda biyu, tsakar gida guda biyu, huɗu. Sannan ga toilet guda huɗu suma. Kowane toilet akwai guda ɗaya. Wannan shine sabida mu gaskiya a gidan mu ba a amfani da toilet na bayan gida ayi amfani dashi a waje. Kawai na bayan gida yana cikin bayan gida. Na wajen wanke wanke su biyu suna wajen wanke wanke. Na manta ma akwai guda biyu a kicin ana cika su da ruwa ana ajiyewa sabida in case. Bayan nan kuma ga na tsakar gida wanda wasu lokutan akan ɗibi ruwa ayi bayin shuka ko fulawa a basu ruwa. Mafi yawa a kusan ko da yaushe haka akeyi. Gaskiya muna da botukai da yawa sosai a gidan mu.

Eh sosai ƙwarai ma kuwa. Domin yanzu haka ma ina kusa gare ta, ah tana ɗan ba ni iska daga nesa sabida sha'ani na sauro da kuma ɗan zafi zafi da muke fama da shi. Ah sannan dika ɗakunan mu, ɗaki, ɗaki huɗun nan gaba, ɗaki biyar, ɗaki huɗu har falo biyu. Ko wanne ɗaki akwai fanka a cikinsa. Sannan akwai standard guda uku. To gaskiya mu kamana amfani da fanka sosai da sosai. Kuma shi amfani da fanka yana da matuƙar daɗi sosai saboda wasu lokutan ni a gare ni ma nakan fi jin daɗin su akan, akan na'ura mai sanyar da sanyi wato AC. Sabida su asalin iska suke bawa tacacce ah wanda kawai daga Allah suke ɗububo shi. Wancan kuma a riga da an sa sinadarai an yi waye waye da sauransu. Sukan iya wato a ainipin watakila masu cutar da lafiyar mutum. Shi yasa nake son fanka sosai.

Eh, hakika ƙwarai da gaske. Nakan yi iya ƙoƙari na domin naga na sabunta shirye-shiryen kwamfutata kusan kowane ƙarshen, a, wata ko kuma na ce makonni. Domin ganin cewa kwamfutata ta tafi cikin yanayi mai kyau da kuma tsari ba tare da nuna gajiya ko kuma mam--makalewa ba a lokacin da nake yin aiki. Shi amfani da kwamfuta wacce ko da yaushe ake sabunta mata shirye-shiryen ta gaskiya yana ƙara mata lafiya. Sannan kuma za ka same ta kullum cike da kuzari a lokacin aiki. Ba buƙatar wani tsaye-tsaye. Daga kaɗanna nan zai tafi nan take a lokacin da kake buƙata ba tare da kana maƙalewa ba. Kamar ma kuma hakan ya kasance wani sabis ne mai muhimmanci da kake yi mata wanda take samun wato ainafin ƙarfi da kuma lafiya musamman a yayin da kake aiki da ita.

Kamar kina kallo na, yanzu haka har na kai wato ainafin yatsa na, dai dai bakina ina kokarin ciyza wa, kawai sai na ga tambayar ta faɗo. Sai nema da na cire hannuna. Har na ji kunya kamar ana kallo na. Wato a gaskiya sau tari, lokuta da dama na kan yi irin haka. Ahh, musamman idan ina wata singulla ko kuma wani aiki hakanan wanda dai ahh ba wani aiki bane sosai. Kamar dai irin haka ina zaune ni kaɗai na kan yi ko kuma ina danne danne da wayata na kan yi irin haka. Duk da yake cewa na sani cewa cija farce ba abu bane mai amfani. Sabi da akwai wasu bacterias da suke daman maƙalewa a jikin farce. Wanda bai dace ace ɗan adam ya dinga sa farce a bakinsa ba. Wanda shi ya sa ma haka ake magana akan cewa a dinga yanke farce, yanke farce yana daga cikin tsabta. To amma mafi yawa mantuwa da kuma kasala da rashin ba da muhimmanci ga lafiya. Mutanen mu mafi yawa suna yi wanda nima ina ɗaya daga ciki. Amma ina kokarin daina irin wannan abun gaskiya.

A, a gaskiya yanda nake tabbatar da ingancin aiki shine, a yayin da muka gudanar da aiki muka kammala. Hakikanin gaskiya indai aiki na da inganci sosai, mukan samu yabo da godiya a wajajen masu gidajen mu. Sannan wasu lokutan kwastomominmu wanda suka zo su kai cefi ne. A wannan lokacin idan suka sake dawowa, sukan zo mana da godiya da jin daɗi da sanya albarka. Game da cewa gaskiya abubuwanmu suna da inganci sosai sannan kuma sun ji daɗin amfani da su. A takaice dai babu wata matsala ko kuma damuwa game da kayayyakinmu. To hakan ya kan sa mu samu ƙwarin gwiwa da kuma ƙarfi na sake kuzari game da aiwatar da wani sabon aiki mai inganci wa kwastomominmu. Saboda kwastomominmu su ne rayuwanmu domin akansu muke yin komai. To ya da kyau ace mu inganta dukkan abun da muke wallafawa daga gare mu.

Kai, har na ji wani kalan tausayi. Gaskiya ni dai ba na da dabbar gida, sabida akwai wasu lokuta da suka shige a baya. Na yi sha'awar kiwo. Aaa, na sayo wasu ƙananan dabbobi, 'yan ƙanana ƙanana domin na kiwata su su girma. To a magana ta gaskiya a wannan lokacin wata rashin lafiya ta kama su, wanda har na kasa zuwa ko ina na tsaye a kusa gare su. A yayin da rashin lafiyar ya yi musu tsanani, ni kuma na rasa ya zan yi. A takaice dai gaba na ɗaya bayan ɗaya suka dinga mutuwa. Har hakan ya sa ni kuka. Ina kallo suna mutuwa ni kuma ina kuka. Lokacin tin ina yaro. Daga nan na ce, ni dai ba zan sake yin kiwo ba, sabida ina da matuƙar tausayi sosai. Akwai abubuwan da suke ɗaga min hankali game da kiwo musamman. Ita dabba dai ba magana take yi ba. Ba ta ce maka komai. Baranta na ta gaya maka cewa kaina yana min ciwo, cikina yana min ciwo, ina jin yunwa ko kuma zan sha ruwa ko kuma ina so ka sake ni in ɗan yawata ko kuma gurin nan akwai sauro da dai wasu abubuwa makamantan haka. To inna tuna haka, nakan ji ba dadi sai naga kamar ina ɗaukan alhaki. Wasu lokutan ma nakan zauna na yi ta kuka a lokacin, musamman a lokacin da ba sa da lafiya. Daga nan na ce ni dai ba zan sake yin kiwo ba. Shine de har izuwa yanzu ban sake sayan wata dabba domin na kiwata ba, sabida gaskiya ina da matuƙar jin tausayi a rayuwata musamman abun da ya shafi dabbobi. Amma idan naga mutane suna yi, abin yana burge ni sosai. Amma ni dai ne ba na tunanin zan yi gaskiya sabida wannan dalilai.

Kai kai ina ma da haɗi gaskiya na fi son tufafi wanda suke ɗauke da auduga, sabida tufafin auduga su ne asalin tufafi masu inganci. Tufafi masu juriya, tufafi kuma masu yi wa ɗan adam kyau matuƙa sosai a jiki. Sannan su ne tufafi na talakawa wanda talaka zai ɗauka ya saka kuma zai jima yana bugawa ba tare da sun samu damuwa ba fiye da kaya na siliki. Sannan kuma shi wasu lokutan, ah kaya na siliki ko na ce kaya na wato ainifin auduga duk irin wahalhalun da za su sha ba za su iya wa wata canzawa mafi muni ba. Za kuma su jure wahalar da za ka ba su musamman matsayinka na talaka. Sabida haka ina son kaya na auduga.

A gaskiya ne, wato yanda nake gina dangantakata ta kasuwanci shine a lokacin da nake cikin kasuwa wato nake kasuwanci gaskiya nakan yi ƙoƙari idan na je sari na nemo kaya masu kyau masu inganci, wannan zan kawo in saka a shagona sabida idan kwastomomi sun zo na siyar musu da kaya masu kyau. Sannan siyar da kaya mai kyau yana ƙara danƙon soyayya da zumunci da tsakanin ka da kwastoma. Sannan ko a gida yaji wani zai siya kaya irin wanda yake siya to hakika wajenka zai turo shi. Sannan kuma nakan yi amfani da wata nama da Allah ya ba ni ta faran faran da mutane. Duk wanda ya zo siyan kaya shagona nakan yi ƙoƙari naga na sa shi farin ciki, ya zo cikin farin ciki ko da ya zo cikin wani yanayi in sha Allahu zan yi ƙoƙari naga na sa shi farin ciki saboda ya koma cikin annashuwa domin yaji daɗi. Wata rana ya sake dawowa. Wala'allah har ya zo da wani. Wannan shine.

Eh ƙwarai da gaske. Ina jin kukan zakara da safe. Kusan ma na ce ai ya kasance kamar agogona daga na ji kukansa. To hakika wasu lokacin da zan tashi ne wani aikin ya zo ko kuma na yi shirye shiryen zuwa kasuwa. Ah saboda shi kukan zakara ya na matuƙar amfani sosai a rayuwa.

Eh, hakika ina iya amfani da kwamfuta sosai. Ah kusan ko da yaushe ma ina tare da kwamfuta. Gaskiya na iya ta daidai gwargwado. Na iya amfani da ita daidai iyawa na. Saboda haka kwamfuta tana burge ni sosai. Kwanan nan ma ina addu'ar Allah ba ni kuɗi na sai wa ta. Saboda ina matukar jin daɗin kwamfuta.

Eh, tabbas ina shan madara sosai ma musamman a lokacin da, ah, na kammala aiki. Saboda idan na ɗauki gajiya so nakan buƙaci na sha ruwa ko kuma na ci abinci. Bayan na yi wannan, nakan sha madara gaskiya sosai a cikin shayi. Da kuma safiya idan na tashi da safe kafin na ci abinci nakan ci biredi da shayi. To a cikin wannan shayin nakan zuba madara sosai taji saboda ina matuƙar ƙaunar madara gaskiya. Saboda madara tana ƙara min kuzari sannan kuma ina jin dadi a jikina a lokacin da nake amfani da ita.

Kendir. Tabbas ina kunna kendir a gida, musamman a lokacin karatu da kuma lokacin kwanciya bacci. Sabida shi kendir wutarsa tana da matukar amfani sosai. Ɗaki ba ta cutarwa a idanu. Sannan kuma tana sa ɗaki yayi ɗumi ko da a lokacin sanyi. Shi yasa nake amfani da kendir.

Aa wato a gaskiya aa nakan share ƙura akai-akai kusan sau uku a rana. Da sassafe idan na tashi bayan an kammala shara, aa nakan goge gogen ɗakina da kuma kakkaɓe ƙura. Ha kazalika bayan na fita aiki aa nayi aiki na dawo da yamma, bayan na dawo da yamma shi ma idan na shigo nakan yi kakkaɓe kakkaɓe na kuma goge ƙura. Haka zalika kafin na kwanta bacci aa duk inda na san ƙura tana hawa nakan yi ƙoƙari na karkaɗe sabida kula da tsafta da kuma lafiyar jiki.

Eh tabbas, ina siyan kaya a yanar gizo, sabida shi siyan kaya a yanar gizo yana da matuƙar amfani sosai. Kuma sannan yana sauƙaƙawa wajen zama a gida ka kuma zaɓi abun da kake so a nesa. Ba tare da ka ɗauki ƙafa, ka je ka biya kuɗin mashin ko mota izuwa kasuwa ba. Sannan kuma ba tare da ka sha wata wahala ba. Sannan abun da ka zaɓa shi za a kawo maka har gida. Yin wannan kasuwanci ko in ce cinikayya ta yanar gizo, gaskiya ina matuƙar jin daɗinsa sosai da sosai. Sabida abu ne cikin sauƙi sannan kuma babu wani hayaniya. Kana kwance a gida wani ma bai san ka siya ba. Barantana masu sa ido su sa maka idanu, sai dai kai kaji an ƙwaƙwasa maka gida ka zo ka karɓi sako.

Eh tabbas ƙwarai dagaske waya ta tana da wani saiti da ake shiga a kunna shi wanda daga zarar ka kunna shi to tabbas za ta ringa daidaita kanta game da hasken sikirin ɗin. Idan ka shiga cikin duhu, za ta ƙara wa kanta haske, idan kuma-- idan ka shiga cikin duhu, za ta ƙara wa kanta duhu. Bi ma'ana za ta ƙara wa kanta, za ta rage wa kanta duhu. Idan ka shiga rana kuma za ta ƙara haskawa saboda idanun ka ya gani abun da ka ke yi sosai. Shi ma wannan yana da matuƙar amfani sannan kuma yana da kyau sosai ga lafiyan idanu.

Eh ƙwarai dagaske muna amfani da ruwan rijiya kullum ma dashi muke amfani a gida sabida yana da matuƙar amfani yana taimakawa sosai wajan rage kashin kuɗi. Idan kana amfani da rol rijiya ba kai, ba kashe kuɗi da yawa game da cefanen gida. Iya ka abinda zakayi abunda kawai shafi cefene ne amma kuɗin ruwa babu sai dai ayi amfani dashi a gida. Gaskiya rijiya tana da matuƙar amfani sosai a gida. Iya da kyau duk wanda yake da hali ya mallake ta a gidansa ko ba komai za a samu sauƙin rayuwa ɗari bisa ɗari. Za a yi wanke wanke za a sha kuma za a yi wanki. Za a yi wanka kuma sannan za a yi abubuwa na buƙatu wanda haka zalika maƙwabtan ka ma su kan iya zuwa su masu zo su ɗiba su yi amfani dashi ko ba komai kaga ka yi taimako kuma zaka samu lada.

A hakikanin gaskiya, ina riƙe lema sosai da sosai musamman a lokacin da ake ruwa. Bi ma'ana lokacin damana. Duk da ya ke cewa shi inda lokacin damana ya kama, riƙe lema ba wai sai ana yi ruwa ba. Ko dan rana ana riƙe lema. Amma mafi mahimanci lokaci da ake rike lema shine lokacin ruwa musamman ga mata. Lokacin da ba ruwa ma ana riƙe lema amma mata ne suka fi yawan riƙewa musamman masu goyo. Sabida kare 'ya'yansu da suke goyo game da zafin rana. Hakazalika idan ana ruwa shi ma kusan kowa maza da mata suna riƙe lema domin kariya daga ruwa. Ruwan sama kada ya jiƙa ka. Sabida wani idan ruwan sama ya jiƙa shi yakan yi fama da zazzabi. Wani kuma shi ke nan sanadin samun malaria shi ya samu.

Kai, kai, kai, kai, kai gaskiya ina son kayan marmari wato kayan itaciya. Ina son kayan marmari sosai da sosai. Gaskiya a cikin kayan marmarin da na fi so da ƙauna shine abu na farko akwai lemon zaƙi, abu na biyu akwai inubi, abu na uku akwai ayaba, abu na huɗu akwai tufa, abu na biyar kuma akwai abarba. Gaskiya waɗannan kayayyakin ina matuƙar jin daɗinsu. Sai na shidansu abun da daga cikinsu nakan ji daɗi sosai da kuma matuƙar jin nishaɗi a lokacin da nake sha shine babu kamar kankana. Wato ainifin wasu lokuta musamman a lokacin azumi, nakan ɗauki kankana, na ɗauki ayaba, na ɗauki wato ainifin tufa, na ɗauki ayaba ko na ƙirata so nakan yayyanka su guri ɗaya, nai musu yanka gutsi, gutsi, gutsi, gutsi, na haɗe su guri ɗaya, sai kuma na saka su a firiji na zuba madara a ciki. Bayan na zuba madara na saka su a firiji suɗan yi sanyi a jiki. Wayyo Allahna! Duniyan daɗi. Bayan an sha ruwa idan na zo na sha wannan shi kaɗai idan na sha to ya wadace ne. Nakan jima kafin in ci abinci. Wasu lokutan ma in na sha wannan bayan na sha shi, nakan ɗan ɗauki wani lokaci kafin nan na sha ruwan zafi. Idan na sha ruwan zafi gaskiya wasu lokutan ma ban cika neman abinci ba sai dai lokacin sahur. Gaskiya fruit wato ainifin kayan marmari suna da daɗi da matuƙar tasiri a jikin ɗan adam. Suna kuma ƙara wa mutum lafiya sosai da sosai.

Aaa, wato a gaskiya bani da wani takamamman sa hannu a sakonni. Aaa, musamman idan sakonnin sun shafi wato ainifin na yanar gizo ne. Amma nakan sa, nakan sa hannu a saƙonnin da suka shafi wato email dina. Ina da wato ainifin sa hannu wanda nake yi tare da kuma lambata saboda yana da wato ainifin, aa, samun sauƙi sosai. Game da kwastomomi ko da sun tashi buƙatar wani abu ko kuma tuntuba ba sai sun sha wahala ba. Daga na rubuta lokacin da aka tura kaya to nakan sa lambata a ƙasa. Amma kuma idan, aa, saƙo ne na kan benci wanda ni zan iya rubutawa to shi kam gaskiya nakan sa hannu sosai na kuma buga stamfi saboda sha'ani na tsaro da kuma lissafi.

Sosai da sosai, ah karanta jarida. Ina karanta jarida musamman a lokacin da ina cikin wato ainufin wajen aiki. Idan aikin namu yayi sauƙi, dama nakan sayi jarida ne idan ina hanyar zuwa wajen aiki ko kuma ina hanyar dawowa gida. To nakan siya na ajiye a gida kuma na ajiye a wurin aiki saboda ko da ina wato ainufin na zama irin less busy ɗinnan, to nakan ɗauko jarida na karanta.

Wato a gaskiya a ƙarshen mako, ah wato weekend, bayan mun samu hutun wannan lokaci, ah nakan shirya wata liyafa a gidana ni da kuma iyalaina domin mu ci musha mai kyau, mu ji daɗi, mu warwasa yanda ya kamata domin kowa ya san an samu. Ah nakan ɗauke su wasu lokaci ah na fita da su cikin gari domin yawon shaƙatawa na kuma siya musu abun da suke buƙata mu kuma dawo gida saboda kowa ya kasance cikin farin ciki da, da annashuwa. Gaskiya ƙarshen mako ina jin daɗinsa. Sannan bayan haka nakan ɗan ware wani lokaci domin tattaro wasu ayyuka wanda zan dudduba su kafin ranar Litinin ta dawo sabida na rage wasu ayyuka wanda idan ranar ta zo nakan yi su cikin sauƙi.

Ah, wato a gaskiya, ah launin jakar kuɗi nakan fi son launin jakar kuɗi wanda yake ɗauke da wato ainafin ah ash kala ko kuma pink. Gaskiya ina matuƙar son wannan kaloli, sabida kalolin suna da matuƙar kyau sosai, sannan kuma suna min kyau a zuciyata. Babban dalili ma, iyalina tana son pink shiyasa ni ma nake son wannan kalan.

To teburinmu yana nan dai yanda kamar yanda kika san ana ajiye teburi a wasu kalan ofisoshi hakan nan, ah, kamar dai haka, haka teburin mu yake kusan kowane ofishi, da nashi kalan tebur, da kuma kujerun da ake ajiyewa a ciki.

Sosai ƙwarai da gaske. Ina rubuta kashe kashen kuɗi da nake yi a kowace rana sannan nakan rubuta a kowane mako. Dalilin yin wannan rubutu yana sa na gane cewa yayanayin samu na yake sannan kuma ga yanayin adadin abun da nake kashewa. Wasu lokuta yin hakan yakan sa mutum ya rage alamar bizaranci bai sani ba. Sabida rashin lissafi yakan sa mutum ya ringa yin abubuwan da basu dace ba musamman idan ya ga yana samu. Amma yin wannan lissafin yakan sa kome da abin da ake buƙata a gida da abin da kowa yake buƙata yakan sa kowa ya samu daidaigwargodo ba tare da an samu wani cikas ba sannan kome zai isa yadda ya kamata ba tare da wani sabon wata ainufin shu'umin lamari ya shigo ciki ba.